Muna aiki da ƙungiyoyi namu na masu irin sana'a, sabida taimakekeniyar juna, sabida ko da a ce bamu da wani abu, za mu iya tambayar wani daga cikin wanda muke tare da shi a ƙungiyar domin ya kawo mana shi.